Abun da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine samun sakamako mai kyau da kuma ganin ina koyon sabobin abubuwa. Ina kuma samun ƙarfi idan abokan aiki suna taimaka min kuma shugabanni suna yaba ƙoƙarina. Wannan yana sa in ƙara yin aiki da ima da kuma son ingantan kaina.